Ni ba na amfani da alƙalami, ina amfani da fensir ne. Amma idan har hakan ya zama dole zan yi amfani da, alƙalami. Idan zan yi rubutun allo ne sai in yi amfani da alƙalami.

Gaskiya idan har zan yi tafiya, na fi so in hau tasi saboda bas bana jin daɗin tafiya a cikinta. Tasi kuwa ta fi ba yawa, ba cunkoso da yawa a cikin mota.